Wane irin fim kake son kallo? Eh, irin fim ɗin da nake son kallo na farko dai akwai fim ɗin Hausa, eh sannan kuma akwai fim na yaƙi, akwai kuma fim na tarihi. Saboda haka ina matuƙar son fim ɗin yaƙi musamman fim ɗin da yake dauke da, eh leƙen asiri da kuma yaƙi tsakanin wata ƙasa da wata ƙasa da kuma na yaƙin soja. Sannan kuma ina matuƙar son season fim, irin season fim wanda mutum zai daɗe yana kalla ko kuma wanda yake gargana akan wani abin da ya faru a tarihi. Ehm, kamar fim ɗin El Turco na Turkiyya, shi ma na kalle shi. Ina son fim ɗinnan, sannan fim ɗin Salahuddin, sannan da fim ɗin, eh Money Heist inda Spanish suka yi shi na, na, eh na sata a banki. Sannan kuma ina son fim ɗin Blacklist. Ina dai son fim mai dogon zango.

Kana riƙe riga a aljihunka? Ah, kana riƙe aljihu a rigarka? Haka ya kamata tambayin ta kasance. Eh, da farko dai riƙe aljihu a jikin riga ya danganta ba wai iya yara ne kawai suke ba, amma mafi yawanci yara sun fi yin wannan ɗabi'ar na riƙe aljihun riga. Saboda haka nima ina riƙewa amma kuma ba koyaushe ba. Idan kamar yanzu ina tafiya saboda gudun kan na gadi, to zan iya na saka hannuna a cikin aljihu rigata ina tafiya.

Kana iya yin iyo? Eh, ina iya yin iyo. Iyo a cikin ruwa kenan? Ina iya yin iyo, ina iya yin iyo, ina iya yin iyo saboda na iya ruwa. Lokuta da dama idan har eh naje cikin ruwa to ina yin iyo. Sannan kuma iya iyo yana da amfani a cikin ruwa saboda ko da an samu haɗari wani ya faɗa cikin ruwa, zan iya na limfasa cikin ruwan nan na ciro shi.

Kana rubuta kashe kuɗin aiki? Eh, budget kenan. Duk lokacin da zan yi, duk lokacin da zan kashe kuɗi, ina rubuta lissafi. Ma'ana ina yin budget. Saboda duk kuɗin da na kashe, ya zama na cewa na san nawa na kashe, na kuma san me da mene da wannan kuɗin.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Ina amfani da ajiya a yanar gizo. Domin kuwa amfani da ajiya a yanar gizo, eh yana da daɗi. Sannan kuma mutum ya kasance, eh abin da ya ajiye ba zai ɓata ba. Tin lokacin da mutum yake so ya samu wannan abun nan, zai iya same shi. Tun daga kan hoto, eh bidiyo, audio da kuma eh document. Da abin da nake ina ajjiye shi a yanar gizo.

Wacce biki kake fi so? Eh tambayar ya kamata ya zama wacce biki ka fi so? Eh inda aka ce biki dai da farko, ana nufin kamar eh wani abu ko kuma ceremony ko kuma anniversary ko kuma wani abu da akeyi eh duk lokacin da wani abu ya taso. Tun daga kan bikin tunawa da sabuwar shekara da kuma bikin sallah da kuma bikin suna da kuma bikin daurin aure.

Wani yanayin ɗaki ka fi so? Yanayin ɗaki za mu iya mu kira shi da temperature, ko kuma room temperature. Room temperature, ko kuma yanayin ɗaki yana nufin yanayin da ɗaki yake ciki, kama daga zafi, sanyi da kuma sanyi sanyi, zafi zafi. To indai ina zaune a ɗaki gaskiya ina matuƙar son standard temperature pressure, wato tsaka tsaki. Yanayin tsaka tsaki shi ba sanyi sosai ba, shi ba zafi sosai ba. Saboda a wannan lokacin indai kana nan ba za ka ji sanyi sosai ba, kuma ba za ka ji zafi sosai ba.

Mene ne abin da kake tunawa daga yaro? Mene ne abin da kake tunawa daga yarinta? Yakamata tambayan ta zama ko kuma ta kasance. Wane abu kake tonowa na yarintarka? Abin ya bani dariya gaskiya. Abubuwan da nake tonowa lokacin yarinta ta ko kuma lokacin da ina yaro suna da yawa. Na farko dai, bazan taba mantcewa, lokacin da ina yaro ko kuma lokacin da ina yarinta, muna yin wasan taya. Sannan bayan wasan taya, muna ɗaukar taya mu tafi bakin titi, mu je mu dana da ni da abokanaina. Sannan kuma bayan wannan, munayin wasan ƴan gala gala, muna yin wasan odi odi lokacin da muna yara. Sannan kuma muna yin wasan ƴan gala gala, sannan kuma muna yin wasan ɓuya da sauran wasanni dai. Tun daga kan irin wasannin da yara dai suke yi. So shima wannan wasannin nan yana sawa yaro ya tashi yana da basira.

Yaya kake gina dangantaka ta kasuwanci? Farko dai yi gina dangantaka ta kasuwanci yana da matuƙar muhimmanci. Saboda shi kasuwanci, idan mutum yana yin kasuwanci to ba wai kawai yana siyar da abu bane ko kuma mutum yana so ya samu kuɗi. A'a, idan mutum yana yin kasuwanci ya kamata ne ya zamana. Wannan kasuwancin da kake, kana gina kyakkyawar alaƙa ne da abokanan kasuwancinka. Idan mutum ya saka wannan, sannan kuma mutum ya zamo mai, eh, sakin fuska. Sannan kuma mutum ya zamo mai gaskiya da riƙon amana. Sannan kuma ya kasance mutum yana siyar da, eh, yana siyar da problem ne na mutane ba wai kawai yana siyar da kaya ba. Saboda shi kasuwanci mutum yana ƙulla kyakkyawar alaƙa ne da abokanan kasuwanci. To indai mutum zai ƙulla kyakkyawar alaƙa nan da abokan kasuwanci, to baya ma buƙatar yace su zo su siya kayan shi. Suwa, innan kwastomo mun nashi ko kuma abokanan kasuwancin nashi da kansu za su, da kansu za su ringa tallata kasuwancin mutum. So daga haka kuma a hankali a hankali kasuwancin mutum zai ringa girma daga ƙaramin kasuwanci zuwa babban kasuwanci.

Kana karanta jarida? Karanta jarida ya danganta da wace iriyar jarida kake nufi. Na farko dai, da akwai jarida ta yanar gizo-gizo, online newspaper kenan, irin su BBC, su CNN, su New York Times, su, uh, Han Hausa da sauran su. Saboda haka karanta jarida yana da amfani saboda idan mutum yana karanta jarida, zai kasance ya san duk wani abin da yake faruwa a duniya, tun daga kan abin da ya shafi kasuwanci, noma, kiwo, eh, da kuma tallafin da gwamnati take ba da wa.

Yaya kake taimakawa mutane? Yaya nake taimakawa mutane? Ya danganta da wana irin taimako ake nufi. Taimako ga mutane yana da matuƙar amfani sabida yakamata idan mutum yana zaune da mutane ya zamana cewa, eh yana amfanar da mutane. Tun daga kan eh taimakonsu da shawara a kan abinda ya shafi rayuwarsu da kuma eh taimakonsu a duk lokacin da suka buƙaci taimako. Ina taimakawa mutane ta hanyar basu shawara yanda zasu taimaki rayuwarsu. Sannan kuma ina taimakawa mutane idan suna buƙatar taimako ko kuma wani tallafi.

Kana cimma manufar tallace-tallace? Eh, ina cimma manufar tallace-tallace. Saboda talla a kasuwanci yana da matuƙar amfani, yana da matuƙar muhimmanci. Eh, saboda ko me kuɗin duka duniya yana tallata kasuwancin shi. Eh, na farko dai ya danganta da wane irin ta-- wane irin talla mutum yake so yayi. Idan mutum yana sida kayan, eh, da suka shafi, eh, eh, local abubuwa wato na gargajiya, to mutum ya san inda zai je ya tallata, zai je cikin mutane ne wanda suke yan gargajiya. Sannan kuma idan na zamani ne mutum zai tallata ne a zamanance. Saboda ƴan zamani suna son tallata zamani kamar irin harkar social media da kuma sauransu. A da ana amfani da jarida, da rediyo, da talabijin wajen tallace-tallace. Amma yanzun talla ta koma yanar gizo. Tun daga kan, eh, su Facebook, su Twitter da sauransu, ta nan ake tallatawa. So idan mutum yanayin irin wannan tallan zai cimma manufar kasuwanci.

Wane launi kake fi so? Yakamata tambayan ta zama wane launi ka fi so. Launin da na fi so launi dai da farko ana nufin kala da Turanci ko kuma a ce ruwan kaza da Hausa. Akwai kalan, eh, shuɗi, sannan da akwai kore, akwai blue, akwai fari, akwai baƙi da sauransu. Ni dai gaskiya a launi dai ina son launin shuɗi wato launin shiɗi shine eh blue. Sannan da akwai launin ɗaurawa wanda ake cewa kore shi kuma shine green. Sannan da akwai fari shi kuma ana ce mai white. Akwai baƙi ana ce mai black. Akwai orange colour ana nufin ruwan, eh, ruwan ƙasa. Sannan akwai brown colour ruwan ƙasa yake nufi. Akwai purple roɗo-roɗi shi kuma shine fari da baƙi. Sannan da akwai ash colour ruwan toka kenan. Ina son kaya ko kuma duk wani abu shuɗi wato blue colour. Dage nan kuma ina son light green wato kore ko kuma ruwan ɗaurawa mai haske. Sannan kuma ina son army green. Ina son kore mai duhu.

Kana zuwa wurare da wuri, koko a'a daga baya. Kana da farko dai zuwa wuri tun daga kan makaranta wajen aiki, wajen taro da sauran su. Inde an saka lokaci a ka ce, "A je ƙarfe kaza ina yin ƙoƙari na je a wannan lokacin gaskiya." Abinda yasa nake ƙoƙari na je shine, eh, idan mutum yana zuwa wajen nan da wuri to zai kasance, um, duk abin da za'a yi za'a yi shi a gaban mutum sannan kuma mutum zai san cewa an yi duk wani abu. Zuwa wuri akan lokaci ko kuma da wuri yana da amfani gaskiya. Amfanin shi shine, um, da abin da aka fara mutum zai san cewa an fara abu kaza sannan kuma, eh, akwai ragowa abubuwan da ba'a fara ba. Ba za'a fara abu babu shi ba. Saboda makara, makara wani lokacin yana janyo matsala. Daga cikin matsalar da makara take janyo wa shine za'a yi abubuwa babu mutum. Idan makaranta ce malami ya fara karantarwa babu mutum. Saboda haka ina zuwa wuri akan lokaci.